Kana riƙe laima lokacin ruwa? Ina riƙe lema lokacin ruwa saboda ina tsoron na fita ruwa ya zo ya mun duka ko na je wani waje ruwa idan ya sauka zai taɓa ni kuma ruwa zai mun duka. Kuma ni bana son ruwan sanyi, bana son ruwan sanyi ya taɓa jikina don haka ina amfani da laima idan zan fita musamman zan je wani waje mai nisa ina ƙoƙari ina amfani da lema in je. Idan zan fita lokacin damina musamman idan na ga hadari ya haɗu, hadari ya haɗu to ina ƙoƙarin inyi amfani da laima inje idan har ruwa ya sanko to zan yi amfani da wannan lema in, in, in rufe jikina saboda kada ruwa ya taɓa ni ko kuma idan zan je kasuwa ga hadari shima ina ƙoƙarin na riƙe wannan leman saboda kada ruwa ya sanko a kowane lokaci.

Wane launi kake fi so? Na fi son launin baƙi, saboda shi baƙi yana da, yana ɓoye datti kuma launin baƙi da wani kala a jiki zai baka kamar baƙi da fari. Launin ka samu launi kamar irin launin baƙi da fari za su yi kyau. Kuma na fi son kowane a wani kowane launi in samu launin fari da baƙi. Saboda the more ka samu launin baƙi da fari za su, zai baka abu wanda zai, zai fita ma da, da matching mai kyau a kowane abu da ka sa. Shi ya sa nake son launin baƙi da kuma launin baƙi. A ko da yaushe ina son launin baƙi da kuma launin fari. In aka haɗa su suna da kyau sosai sosai.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa shine ina yin addu'a, ina yin sallah, na roƙi Allah da abun da yake damuna na roƙe shi da ya kawo min sauƙi ko kuma ya magance mun don idan har ina cikin damuwa, na yi sallah na kuma ɗaga hannuna, na roƙa Ubangijina to yana biya mun buƙatu na kuma yana yaye mun duk wata damuwa na. Don haka duk lokacin da nake jin damuwa na damuna ko na abu, na damu na cikin rai na a ko da yaushe, to ina yin addu'a ga Ubangijina, na roƙi Allah ya kawo min sauƙi kuma ya kawo min mafita akan wannan damuwar da yake damu na. Da zarar na ji damuwa, Allah nake, nake roƙo da ya yaye min damuwa ta.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu musamman abokanan aikina wanda na san ba su da aiki ko kuma wanda na san ba su da aiki a lokacin. To ina ƙoƙari na gana raba aikina wasu don su ma su samu su yi aikin. Kuma da zarar na ga ina da aiki ko da aiki ya mun yawa, zan iya ba wa wasu ko kuma ina raba wa wasu ko kuma idan na ga aiki ne ya rage mun, zan iya zuwa in kira, in kira wasu ko in kira wani ya zo ya muyi aikin nan da shi saboda mu samu abin da muka samu a wajen aikin nan. Don haka ina raba ayyuka wa-- ga wasu. Duk wanda na tabbatar ya iya aiki kuma zai min aiki da kyau kuma zai tabbatar zai yi aiki da kyau yadda aka so shi. Duk wanda zaka iya kira ka san zai iya ma wannan, to zaka iya kira shi. Don haka ni ina raba ma wasu, ina raba ayyuka ga wasu.